Eh ina iya tsallake igiya. Lokacin da muke yara muna wasan tsallake igiya. Mu zo da gudu sai mu tsallake igiya, mu ɗaura igiya mun zo sai mu da gudu sai mu zo mu tsallake ta. Muna wannan wasan a lokacin da muke yara. Hakika muna tsallake igiya. Tsallake igiya idan har igiyar bayi da tsawo sosai muna iya tsallake shi. Mun ɗauke shi a matsayin wasa, a matsayin training. A wancan lokacin muna tsallake igiya sosai.

Yadda nadaidaita aiki da rayuwa, zan yi madugune aikin lissafi da rayuwata. Zan duba, isashen lokacin da na ke da shi, da zan iya tsara aikin gudanar da shi akan yadda ya dace, ya dace da rayuwata. Zan duba ko wane aiki ya dace da rayuwata. Ina da lokaci, yi lokacin da na tsinka yana, ya dace in yi wannan abu. Haka na ke yi.

Nawa kake? Ina amfani da wayana, a, kullum. Ba zan iya ƙayyade awowi, lokuta, hours ɗin da nake amfani da wayana ba. Kullum ina amfani da wayana. Illa ma zan iya tuwa lo-lokuta da nake amfani da waya da loko-- lokutan da nake ajiye waya a cikin awa ashirin da huɗu a rana. Lokacin da nake amfani da waya yafi yawa akan lokacin da ba na amfani da waya. Ina amfani da waya sosai wajen karatu, wajen neman ilimi, neman kuɗi da sauran abubuwa.

Ina tabbatar da ingancin aiki wajen duba shi aikin, da kuma masu aikin, da inda kuma aka samu aikin. Amm, in na duba masu aikin ƙwararru ne da inda aka samu aikin. A aikin mai kyau ne ba scam bane. Ta wanan hanyar nake bi don in duba ingancin aiki. Amm, aikin an yi shi akan tsari, an yi shi akan tsari mai kyau. Babu duk wani kame kame sannan kuma aikin anyi shi an tsara shi akan hikima da basira da ƙwarewa. To, da waɗannan hanyoyin ne nake tabbatar da ingancin aikin, dubawa, duba akan waɗanda suke aikin da kuma tushen aikin da kuma me aikin zai kawo.

Am, irin abincin da na fi so, da kuma gidan abincin da na fi so, am, gidan abincin da ake dafa nama, musamman naman kaza. Am, gaskiya ina son irin wannan gidan abincin da ake dafa nama da kuma, am, taliya. To gaskiya ina son irin wannan, irin wannan gidan abincin. Dan naman kaza da taliya yana ɗaya daga cikin abincin da nake, na fi so da hankali na yafi kwanciya da nake so in ci. To ina bukatan gidan abinci irin wannan. Gidan abinci irin wannan shine gidan abincin da na fi so gaskiya.

Umm, irin ja-jakan da nake kai, ita ce jaka mai kyau, mai tsari, wanda fitacewa da rayuwata. To irin kan wannan jakan nake, duba da ingancinta, umm, da amincinta. Don tana da inganti, tana da aminci, ko za ta kawo aminci wa ta za ta ɗace da rayuwata. To irin ta nake so saboda ingancinta da amincinta.

Saboda yana tu da ragowar abinci, idan abincina ya rage ina sadaka da shi. Duk kuma yana kai ɗan uwana da nake tare da su a kusa in ɗau wa wannan abincin in ba su in suna bukata. In kuwa ba sa bukata, zan je in nemi talakawa ko almajirai da suke buƙatan wannan abincin sai in ɗau ka in ba su. Amma bana barin abinci ya lalace ba tare da ina rage ta ba tare da na yi amfani da shi yi ba kuma ban ba wa wani ba. Ina sadaka da wannan abincin.

Ba na cin tafarnuwa saboda tafarnuwa am yana da wani wari mai ƙarni. Ba na amfani da shi sannan ko mutane maba sa sun, suji warin wanda yake cin ta tafarnuwa. Amma dai na taɓa amfani da tafarnuwa a cikin magani nanma dan dole, ba wai ina so ba.

Abin da nake gaishe da mutane, na farko dai ina gaishe da su cikin girmamawa. Amma dai ba na tsugunnawa a tsaye kaɗai don nuna dai girmamawa kamar aɗan run suna haka dai. Haka nake gaishe da mutane. Ince musu, ina kwana? Mun tashi lafiya, ya gajiya ya ayyuka. In tambaye su duk gida lafiya? 'Ya'ya kowa da kowa lafiya? An kwana lafiya ƙalau? Wannan shine amm tsarin da muke bi mu ke gaishe da mutane. Ni ma haka nake.

Yaya kake jagorantar mutane? Eh, na taɓa jagorantar mutane a wurare da dama. Na taɓa jagorantar mutane a makaranta. Am, a lokacin da nake jagorantar mutane, ina tausaya, na ƙasa dani, ina ƙoƙarin iya ƙoƙari na wajen na tabbatar da cewa na musu adalci. Ina tausaya musu, na koyar da su abun da na sani, na yi ƙoƙarin kawo musu cigaba da kuma ganin cewa ina tafiyar da jagoranci na akan tsari mai kyau, ba tare da cutarwa ba, ko discipline mai tsanani ba. Am, wannan haka nake yi.

Am, abun da nake lokacin da na isa ofis, am, kafin in shiga ofis zan yi addu'a, in roƙi Allah, in yi addu'a kafin in shiga cikin ofistin. Bayan na shiga ofis, zan tara aikina yadda ya dace, in duba ayyukana da responsibility na kamar yadda yake a kaina, in yi kokari in tabbatar da cewa na yi wannan aikin akan tsari. Nan kuwa zan yi ƙoƙari in tabbatar da duk wani aiki da nake da shi a wannan rana. Na kammala wannan aiki, zan yi ƙoƙari in yi abun da ya kawo ni ofis, in yi shi ba tare da ɓata lokaci ba daga lokacin da na isa.

In ina da ayyuka ina raba wa ayyukana ga wasu don samun sauƙi sannan kuwa su ma don taimaka musu. A lokacin da ayyuka su fi min yawa, zan nemi 'yan uwana waɗanda za su taimaka min wajen wannan aikin. Bayan sun kammala wannan aikin da na raba musu, in biya su haƙƙinsu in ɗau kuɗi in ba su, raba aiki da na musu.

Nake kawo wa gidan mu, musamman lokacin da nake da hali, ina ɗaukan wani kaso mai yawa daga cikin kuɗina in kai gidan mu, don in taimaka musu, amm, abin da ya shafi shefe ne abinci da sauransu. Amm, a lokacin da ake noma, amm ina zuwa noma sannan kuma a gida in akwai ayyuka ina kokarin yi. Ina taimakawa da kuɗina a lokacin nake da shi.

Inna kai, inda nake son ziyarta, ina so in ziyarci Lagos. Um, Lagos State ne. Lagos ya kasance capital na Nigeria. Daga inda nake daga gombe state zuwa Lagos. Yana ɗaya daga cikin wurin da nake so in ziyarta. Amma babbar wuri da nafi ziyarta shine ƙasar Saudi Arabia, inda musulmai suke zuwa suke aikin hajji a wannan wuri.

Ahm, a baya na yi amfani da itace, musamman lokacin da ke makaranta ina amfani da it, icce wajen, a samun wuta da kuma amfani da wuta wajen girki. Na ƙona icce saboda girka abinci musamman lokacin da ke makaranta har kuma iya yau icce na daga cikin abun da ake amfani da shi don girki. Ice na ɗaya daga cikin abun da ake amfani da shi don a girka abinci.

Am, na fi kuzari da safe, am, da safe bayan nayi bacci na tashi da safe na fi kuzari saboda da yamma kamma nayi aiki na gaji. Ha, lokaci ne da mutum ya gaji yana buƙatar hutu. Amma safiya lokaci ne na kuzari da mutum ya komai.

Am ina fatan samun cinyawa kasancewarsa abu ne wanda ake fatar. Samunsa, samunsa na da matuƙar muhimmanci a rayuwa. Am shiɗin abun ne wa ne, abun da ake fatan samu ne. A gaski ya samu irin samunsa, zai iya kasancewa farin ciki gare ni saboda muhimmancinsa.

Haƙiƙa ina kiyaye kalmar sirri yadda ya kamata. Bana yadda wani ya san kalmar sirri na. Ina ɓoye kalmar sirri na saboda duk lokacin da wani ya san kalmar sirri na, am, zai iya aiki da ita wannan kalmar sirri ya shiga cikin akawunt ɗina ko cikin wallet ɗina ba tare da sani na ba. Duk wanda ya san kalmomin sirri na, am, zai iya sanin sirri na. Bana yadda. Ina ƙoƙarin ɓoye da kuma killace kalmomin sirri na. Wanda bana yadda wani ya sani daga ni kaɗai. Daga Allah sai ni kaɗai. Bana yadda wani mahaluki dan adamin yasani.

Am, a da ina motsa jikina. Akwai wani ƙarfe da nake ɗauka in ɗaga sau biyu, sau uku ko wani abu makwancin haka ko sama da haka, in motsa jikina. A lokacin da muke makaranta muna fita filin wasa. A bayan makaranta, mu samu fili mu je mu yi ta training, mu yi ta, ah, motsa jiki. Muna yin wannan a kowane sati sau ɗaya. Saboda motsa jiki a cikin makaranta muna wannan training ɗin. Ah, muna cronit, muna, ah, gudu da kuma sauran abubuwa.

Uhm, kayan ci cici da na fi so shine, uhm, kaza, kuma ya samu dambun zogale ya samu haɗi, da yaji, ya ji yaji yadda ya kamata. To wannan yana ɗaya daga cikin ci cici da na fi so, musamman ma in yi yaji albasa da yaji daɗi. Na fi jin daɗinsa sosai gaskiya, saboda yana da muhimmanci a wannan lokaci.

Naman kaza, am, yana ɗaya daga cikin naman da na fi so da yake min daɗi da nake fatan in ci. A duk lokacin da na samu kuɗi mai yawa, naman da na fi so shine naman kaza. Zan yi ƙoƙari in sayi naman kaza. A in ci naman kaza saboda ya fi mini inganci. Ya fi mini, am, daɗi.

Am ina tsara ayyukana waɗanda suka fi muhimmanci a cikin abun da zan yi. Ina gabatar da su kafin in gabatar da sauran ayyukana. Am ina tsara su ɗaya bayan ɗaya bayan na kammala wannan, in ƙi wannan saboda muhimmancinsu. Da kuma muhimmancin lokacin, kar in ɓata lokacina a abun da bai dace ba. Zan tsaya in yi ƙoƙari in yi a cikin waɗanda suka fi muhimmanci ma wanda ya fi muhimmanci in fara da shi. Bayan na gama sai in yi wanda yake, wanda yake biye masa da sauransu. Wa yan nan haka zan tsara ayyukana waɗanda suka fi muhimmanci.

A da lokacin da nake sana’ar data, sayar da data ina rubuta adadin kashe kuɗina. Amma yanzu ba na yi gaskiya duk lokacin da na samu kuɗi ina kashe su kawai ina yin bukatuna ba tare da na rubuta ba. Amma ina da niyyar sake wannan ƙa’ida ta, ta rubuta duk wani abunda na kashe duk wani abunda ya fita a rana in rubuta a takarda, saboda tattali.

Masara ya kasance ɗaya daga cikin abincin da nake, na ke ci. Aaa, Mix masara shine abincin da nake ci da safe. Amm, shine abincin da nake karyawa in ci kafin in yi, in fara ayyukana aaa, na rana. Ina karyawa da tuwon masara. Wannan shine abincin da na ke ci a safiya a kullum in an wayi gari.

Dangantakarmu da masu aiki, muna zaune da su lafiya. Muna ƙoƙarin kawo cigaba a wurin aikinmu. Muna ƙoƙarin dakile duk wani abu da zai kawo mana matsala a wurin aiki, sannan ko muna mutunta juna. Muna ƙoƙarin yin duk abin da ya dace wajen kiyaye tsaron junan mu mu zauna lafiya, mu gudu tare mu tsira tare. A ba tare da wani fitina ba, ba tare da wani matsala ba a wurin aiki.

Wata na ɗaya daga cikin abun da ake son kallo da daddare, saboda da daddare wata kallon ta na da kyau. Da daddare tana kyau sosai, tana sa haske sosai.

Uhm, ya'yan itatuwan da na fi so, na fi son ayaba. Ayaba na ɗaya daga cikin icce itacen da na fi so, sannan kuma dabino shi ma yana ɗaya daga cikin ichchen da na fi so saboda yana da daɗi wajen ci yana ɗanɗano. Gaskiya bishiyar dabino yana ɗaya, tana ɗaya daga cikin itaciyar na fi so da take mini daɗi.

Kafofin watsa labarai da nake amfani da su, am Facebook yana ɗaya daga cikin kafa babba da nake amfani da ita wajen samun labarai, labaran duniya, abokai, 'yan uwa, daukiyan da suke kusa, daukiyan da suke nesa. Bayan a manhajar ita Facebook kuma ina amfani da WhatsApp wajen tura saƙo, a karɓar saƙo daga wani, a tillata hajata, kasuwanci na da sauran abubuwa. WhatsApp ta kasance ɗaya daga cikin hanyar da nake a isar da labarai ga wasu.

Horo a wurin aiki. Haƙiƙa muna samun horo a wurin aiki. Ana horar da mu dan saboda mu iya, musammanma lokacin da muke makaranta. Ana horar da mu don mu samu mu iya.

Ina iya busa tsaki musamman lokacin da abu bai min ba. In dai abu bai yi min ba, to ina iya busa tsaki saboda ƙasancewar abu bai yi min ba. Am ina iya tsaki wajen nuna damuwa ta da baƙin cikina akan wannan abun. Ina bai yi min ba, to a wannan lokacin ina tsaki. Ko ko wani ya min wani abun da bai min ba, to ina tsaki saboda nuna baƙin ciki, nuna fa abun da ya yi min fa bai dace ba, abun da ya yi min ya ɓata min rai, abun da ya yi min bai min ba. A'a wannan shi yake sani tsaki a lokuta da dama. Am ina iya tunawa lokacin da na yi tsaki a makaranta aka yi ta duka na saboda ana tsammani ko na yi wa yaya ameer tsaki. Saboda nuna baƙin ciki, nuna fa abun da ya min fa bai dace ba, abun da ya min ya ɓata min rai, abun da ya min bai min ba.

Ina iya haƙuri in jira layi idan zan ɗebi ruwa ko a-ana raba wani abu. Ina iya, ina iya haƙuri in jira har sai layina ya zo don tabbatar da adalci a cikin mutane. Ina hakuri wajen a bin layi har layina ya iso musamman a wurin ɗeba ruwa. Ina iya ƙoƙari na wajen ganin na bi layi musamman in na samu am yara kanana am ina haƙuri sai sun ɗeba sannan in zo in ɗeba. A in kuma ina sauri, a ina sauri ina iya ce musu suyi haƙuri su haƙura in zo in ɗebi ruwa. Am a lokacin da muke jam, am na yi haƙurin jira layi a da sauran abubuwa a makaranta. Lokacin da muke makaranta wurin karɓar abinci.

Am, ina bukatan Bluetooth kullum don saboda amfani da shi. Bluetooth yana da mahimmanci sosai saboda mutum na iya amfani da shi wajen jin sauti a kunnensa ba tare da ya takura wani ba. Ko tafiya yake ko ina yake zai iya sa Bluetooth a kunne sa ya ji ba tare da wani ya ji ma abin da yake ji a wayarsa ba, ba tare da ya takura wani ba. Bluetooth yana da mahimmanci a in suna da yawa wa ba sa so. Hayaniya yana iya amfani da Bluetooth ɗinsa wajen jin duk wani abun da zai yi.

Ai duk dama dai adaga baya a baya lokacin da na kammala makaranta na kasance mai sauraron rediyo musamman ma Furugirs Rediyo Gombe, Gombe State da take jihar mu. Ina bibiyanta, ina jinta amma daga baya sai na bari gaba kiɗin ma ba.

Rera waƙa lokacin wanka, saboda haka ya saba a al'adarmu da kuma addininmu. A lokacin da muke wanka a bayan gida, ba ma kunna waƙa, mu ji sauti ba ma komai. Muna iya buƙatar mu da ta kai mu a banɗakin mu yi ƙoƙari mu bar shi, ba ma, ba ma rera waƙa a cikin banɗaki. Banɗaki mun ɗauke shi ba wuri bane na rera waƙa, wuri ne na yin abun da ya dace.